To ina iya tafiya wajen minti talatin zuwa awa ɗaya a ƙafa saboda na motsa jikina saboda gaɓoɓin jikina su motsa. Da na samu wadataccen lafiya da-- saboda na samu wadatacciyar lafiya da kuma lafiyar jiki mai kyau. Saboda tafiya a ƙafa yana taimakawa mutum wajen abubuwa da dama. Wajen motsa jiki, yana ba ka lafiya isasshiya, yana sa ka ji kuzari a jikinka da sauran abubuwan da suka kamata. So yana kuma amfaninsa, yana hana mutum tsufa da wuri, yana sa duk jikinka inda yake ciwo ka ji jikinka ya daina ciwo, yana sa ka ji ka wasai, ka ji ka garau, yana ƙara lafiya, yana hana cuta, yana hana hawan jini, yana sa idan kana ko da kana da cutar sikari idan kana tafiya a ƙafa zai sa ya rabu da kai. Dai tafiya a ƙafa yana da amfani sosai. Tafiya a ƙafa yana da amfani sosai. Kuma idan kana tafiya a ƙasa ba za ka dinga ko da ciwon kanka yana ciwo ɗan ƙarami ba. Za ka daina jin ciwon kai, nauyin jiki duka za ka daina jin waɗannan abubuwa da sauran makamantansu. Ai tafiya a ƙafa yana da mahimmanci sosai ga mutum ko da mai ƙaramin shekaru musamman ma masu manyan shekaru. Tafiya a ƙafa yana ba da lafiya sosai. Yana taimakawa mutum sosai. Indai kana da yara ka kai ta tafiya a ƙafa, tafiya a ƙafa yana taimakawa, tafiya a ƙafa yana taimakawa sosai.

Goro, a'a ba na tauna goro gaskiya. Ba na tauna goro saboda tauna goro yana da matsala ga lafiyar mutum, yana da matsala a ƙirjin mutum. Saboda masana sun yi maganar tauna goro kamar yana da illa, yana da illa ga lafiyar mutum. Yana zama a ƙirjin mutum, ya zama kamar datti ne, ya zama kamar, ya zama datti, ya zama kamar mutum yana da cuta. Tauna goro ya zama idan kana tauna goro, zai zama ƙirjinka ya yi datti, ya zama kana irin kamar yadda mai shan taba yake. Saboda goro yana da wannan matsala. Sannan idan mutum yana cin goro, yana da shiga rai, yana da mutum ya matsu, yaji yana bukata in bai ci ba, ba zai ji daɗi ba. So shi ya sa ba na tauna goro. Kuma tauna goro sau da dama yana da matsala ga rayuwar ɗan adam. Idan kana tauna goro zai zauna maka a ƙirji, ya taro ya zama kamar datti. Ya zama kamar mai shan taba. Da shan taba da me tauna goro duka suna da wannan matsala. Sannan goro yana da matsala, yana da shiga rai idan aka ce an wayi gari, abun da yake gabanka kamar mai shan taba kawai ka ji ka samu goro, ko ya ne ka tauna ka ci. To saboda wannan shiga ran shi ya sa nake gudun tauna goro. Shi ya sa babu ruwa na da shi. Shi ya sa ba na cin goro. Wannan shine dalili. Sannan idan kana cin goro, idan babu shi ba za ka iya je, ba za ka ji daɗin rayuwarka ba. Yana shiga rai kamar mai shan taba. Kullum dole ne sai ka ci shi saboda shiga ransa. Idan kana tauna goro, dole ne abubna farko da za ka fara nema in gari ya waye goro shine. In aka ce ka ɗauki lokaci ba ka ci shi, ba za ka ji daɗi ba. Abin da za ka fara karyawa da shi idan kana cin goro shine goro. Idan ka ci abinci, abin da za ka fara nema shine goro. Idan ka jima ko ka tashi daga bacci, abin da za ka fara nema shine goro. To wannan dalilan shi ya sa gaba ɗaya babu ruwa na da goro. Ba na tauna goro gaba ɗaya a rayuwata. Ko wani nagani yana cin goro nakan so ko-

To abun da nake yi da yamma, da ƙarfe shida zuwa ƙarfe goma sha biyun da kafin na kwanta, idan na ci abinci, na gama abubuwan da suka mata, na kan yi ƙoƙari na motsa jikina. Na motsa jiki ta hanyar yin tafiya ƙasa. Zan yi tafiya kamar na minti talatin. Na je, na dawo. So inna dawo kafin na kwanta. Na kan bayan na gama uzurina, na gama ibadata, na ci abinci, sai na samu lokaci mai tsaho ina yin hira, sai na je na kwanta kuma.

To abubuwan da nake son canzawa a wajen aiki suna da yawa. Na farko, ina so na canza wajen da nake yin aiki, shi kansa ofis ɗin da nake zama nake yin aiki. Ina so a ce na canzashi, ina so na samu isasshen waje. Kuma wanda nake da shi, inda nake da shi aiki yanzu ya yi mun nisa. Ina so ace na matso da shi kusa ni saboda inda ba zan samu inda ba zan dinga kashe kuɗi wajen tafiya wajen aiki ba. Sannan ina so na samu babban ofishi. Ina so na samu babban ofishi. Sannan na yi gyare-gyare inda zan samu na dinga aiki cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali. Ina so na sayi kwamfutoci. Ina so a yi min gyaran banɗaki. Ina so a gyara mun wuta. Ƙwayaƙwayen wuta su ma ba su kamata a ce ma'aikaci ne yake yin amfani da su ba. Sannan ina so na samu teburi, teburin da nake yin aiki wanda nake da shi yanzu ya yi kaɗan. So tun da muna fatan ci gaba a wajen aiki ina so na samu babba wanda zai fi dacewa da ofishi da fi dacewa da ma'aikata irin tawa. Sannan ina so na samu abokan aiki wanda nake da su yanzu sun yi kaɗan. Ina so na samu ƙari da yanzu mutum ɗaya ne kawai muke awurin to ina so na samu kamar mutum biyu ko mutum uku ko mutum huɗu ko mutum biyar ko ma fiye da haka. Wannan shi ne. Yauwa sannan ina so na samu kwamfutoci. Wani kwamfutar da muke amfani da ita guda ɗaya ce. To ya kamata a ce mun samu guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku ko guda huɗu ko guda biyar. Yauwa ina so na samu wannan. Sannan a ofis ɗinmu na yanzu ba shi da daban ɗaki. To ina so na samu banɗaki mai kyau, mai tsabta, muyi gyare-gyare, mu samu banɗaki mai kyau, mai tsabta wacce za ta fi dacewa da yanayin aikin ofishin da nake fata na samu yanzu. To akwai kuma abin zirga-zirga saboda yanayin aiki wani lokacin mutum zai buƙaci yana aikin ga kuma aiki ya haɗa aka da sai ka je wani waje ko sai ka lalumo wani abu. So ina so in samu wannan. Na ce mun samu abin hawa da ma, da ko mashin ko kuma da mashin ma da mota ya danganta da yanayin aikin. Idan mutum ɗaya ne ko mutum biyu za su fita suna iya yin amfani da mashin. Idan kuma sama da mutum haka ne ya kamata a ce muna da mota da za mu iya yin amfani da ita. Sannan bayan wannan muna so mu samu canjin kuɗi. Muna so mu samu ƙarin kuɗi a aikin saboda kuɗin da muke biya yanzu ya kamata a ce ya fi haka. Ya kamata a ce ya fi haka. So ya ka-- muna so a ce kuɗin kowane ma'aikaci halin da ake ciki yanzu an ninninka masa kuɗin albashinsa da ake bayar wa. So ya kamata a ce ya fi haka gaskiya. So muna so a ce hakan ta samu. Wannan shi ne.

Ina fi son shinkafa, tuwo. Eh toh, gaskiya ni na fi son shinkafa da tuwo to amma kuma shi tuwon ya danganta bansan wannene kuke nufiba. Da akwai tuwon shinkafa, da akwai tuwon dawa, da akwai tuwon masara, da akwai tuwon alkama. So duka wayannan tuwo ne, duka wayannan tuwo ne. Ni tuwon dawa na jima gaskiya ban ci tuwon dawa ba. Babu ruwa na da shi daga shekara da shekaru. Da tuwon dawa, da tuwon masara duka babu ruwana da su. So amma ina iya cin tuwon alkama. So amma duka wannan tuwon da ko tuwon alkama ko abuna, na fi son tuwon shinkafa. Saboda ya fi, ya fi kyau a ido. Shi ne za ka gan shi ya fi fari, shi ne za ka gan shi ya fi daɗi. To ina fi son tuwon shinkafa. Na fi son shinkafa a kan tuwo. Wannan shine shi shinkafan in an tashi a dafa ta tayi karkar ɗin nan, a tace ta tayi wara wara katta haɗe waje guda. To na fi son wannan shinkafar ta fi daɗi musamman a sa mata miya. Musamman miyar tayi daɗi ta ji kayan haɗi. Na fi son shinkafa gaskiya a kan tuwo.

Danginmu, gaskiya danginmu suna da yawa. A'a, danginmu suna da yawa. Muna da dangi sosai. Da zamamu a matsayin mu na Hausawa, so akwai abin da ake, akwai dangi mutane suna da danguna sosai sosai. Wani dangi ya danganta da irin gidan amma mu bi danginmu muna da yawa. Familinmu na da yawa sosai sosai. Wana ɗan wane saboda zaki iya, za ka iya a samu mahaifa, mahaifanmu shi a kan kansa wajen mutum shi da ƴan'uwansa sun kai goma. Sannan kowane ɗan'uwansa, kowane ɗan uwa za ki samu yana da mata ɗaya ko mata biyu ko mata uku ko mata huɗu. Ita ce dai mata, ƙarƙaridai mata huɗu. Kowacce mata za ki samu ta haifi ku abin. To ya danganta da yanayin samun mutum. Ya danganta da yanayin hakunansa. Danginmu suna da yawa gaskiya. Muna da family mai yawa. Muna da dangi mai yawa sosai sosai sosai sosai kuma muna ta ƙoƙari wajen sada zumunci. Muna ta ƙoƙari wajen sada zumunci, kai ziyara wa ƴan'uwa, kyautata wa ƴan'uwa, kyautata juna. Idan wani abu ya faru ma zamu haɗa kanmu cikin danginmu. Muga mun yi abubuwan da ya kamata don mu rufa wa kanmu asiri, don mu rufa wa junan mu asiri. Gaskiya shine muna da dangi da yawa. Muna da dangi da yawa sai dai muna gode wa Allah ya ƙara mana zumunci, ya ƙara mana arziki a cikin danginmu, ya ƙara mana son juna a cikin danginmu, ya ƙara rufa mana asiri a cikin danginmu. So muna fata kuma danginmu Allah ya ba mu iko, ya ba mu arziki da zamu ƙarfafa zumunci, ya ba mu arziki da zamu tabbatar da zumunci. Danginmu a samu kowa yana masu sana'a, sana'a ya ba mu arziki da zamu tallafawa juna. Masu sana'a su fi sana'arsu. Masu wanda za su yi aikin gwamnati kuma ace Allah ya ba da iko, an ba da, Allah ya ba da kuɗi an yi karatu da za a nema aiki. Allah ya ba da kuɗi an samu jari mai ƙarfi da za a kyautatawa ju da za a je an a tafi kasuwa saboda a samu a dinga ƙarfafa zumunci.

Rera waƙa, eh na na kan iya na rera waƙa, duk da ba ƙyaba amma kuma ina iya dan wasu mawaƙan Hausa suka yi Hausa ina iya bin su na rera waƙoƙinsu da dama kuma suna yi mun daɗi. Ko waƙoƙin zamani ne wanda ake cewa nanaye ko waƙoƙin ko kuma waƙoƙin gargajiya ne duka ina iya yi. Ina iya rera wa na dogon lokaci kuma suna yi mun daɗi. Amma ni a tsari na, na fi son waƙoƙin gargajiya. Na fi son waƙoƙin gargajiya ina iya kamar su Mamman Shata, kamar su Sani Sabulu, kamar su Ɗan Indo, kamar su Ɗan Indo, kamar su Ɗan Kwaro, kamar su Sani Aliyu Ɗan Dawo. Makamantansu wannan su ne mawaƙan gargajiya, so duka wannan ina iya rera waƙoƙinsu. Sanan a na zamani kuma muna da su 'yan nanaye, muna da su Hamisu Breaker, muna da su Nura M Inuwa da sauransu. So kowane ina iya rera waƙarsa ina iya bin waƙarsa. Sana'a waƙoƙin mawaƙan masarutu kuma muna da su Naziru Sarkin Waƙa, muna da su Rara Rara idan aka zo maganar siyasa. To duka wannan na kan iya rera waƙoƙinsu.

Eh, ina da sa hannu a saƙonnin mu. Ina da sa hannu a saƙonnin mu. So kowane irin saƙo ne idan za mu aika shi muna da, muna da, m-m-muna sa hannu a saƙonni. Haddai ban san wana irin saƙonnin kuke nufi ba ko saƙo ne na waya ko ko saƙo ne na aika. So muna da sa hannu, gaskiya idan na mota ne kullum a cikin aika saƙonni nake. Dakai za mu je za mu haɗa kaya.

Eh, ina zuwa gidan fim amma da. Gaskiya ina zuwa gidan fim amma da. Rabona da zuwa gidan fim ya kai shekara da shekaru. Rabo na da zuwa gidan fim ya kai shekara da shekaru. Ina zuwa gidan fim. Na, muna zuwa a kunna mana TV, a kunna mana kallo mu biya ko da ball ce ko kuma a fim ɗin muna kallon Indiya, muna kallon Hausa ko kuma muna kallon America ko kuma China.

To hutu a wajen aiki ya danganta. Normally idan muka tafi, idan akace ƙarfe ɗaya tayi na rana, so wannan lokacin suke bamu lokacin hutu. Mutum yaje yaci abinci. Idan kwantawa zakai kaɗan kwanta ka huta sannan aje ayi sallah. So muna dai samun wannan lokacin mu je muyi hutu. Gaskiya ne, ya danganta da yanayin aikin ma. Mu awajen aikin mu suna bamu kamar awa ɗaya mu huta. Ya ishe ka wannan awa ɗaya, ka je ka yi sallah, ka je ka ci abinci ko da kaɗan kwanta ne ma ka huta.

To gudun fankar ya danganta. Ina son gudun fanka gaskiya saboda ba na son zafi a rayuwata. To gudun fanka kuma ya danganta da yanayin gari, ya danganta da yanayin zafin dare. Ranar da aka tashi da rana sosai, da zafi da yawa, so ina son gudun fanka amma ya danganta inda na samu kaina. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar. Ya danganta da wannan fankar. Idan na samu kaina a wajen fanka mai biyar, so ina son fanka tayi gudu sosai. Idan gari babu zafi sosai, bana to bana son fanka tayi gudu sosai. Ina sa ta daidai, daidai bukata da yanayin jikina ko kuma da yanayin gari. So idan tana da gudu sosai, za ta iya sa ni mura, za ta iya mun lahani. Idan kuma bata da, idan kuma yana gari ba a zafi sosai, ina sa ta daidai misali da eh daidai bazan ji zafi ba, da zafi bazai dame ni ba.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki sosai ma saboda bana son zafi a rayuwata. To ina so in aka ce ina cikin ɗaki ace na buɗe taga saboda iska da haske su shiga cikin ɗaki sosai. To duk ɗakin da aka ce babu taga yawan baya iska bata shiga babu nan ɗakin baya yin daɗi. To gaskiya ina son in buɗe taga a ɗaki sosai saboda bana son zafi. Ina so in bayan na buɗe taga ma inda fanka ma duka na ƙara. Ina son buɗe taga a ɗaki sosai ma gaskiya saboda bana son zafi. In ka buɗe taga a ɗakin ka iska ta shiga komai yafi daɗi. To bana son na ba ina cikin ɗaki ace taga tana rufe. Bana son wannan gaskiya. So ina son buɗe taga a ɗaki sosai.

So wanda na-- wanda wasan da na fi so shine ƙwallon ƙafa. Wasan da na fi so shine ƙwallon ƙafa saboda tun ina yaro, tun ba ni da wayo a gidan mu ake kunna mana kallon ƙwallon ƙafa muke kallo. To lokacin ake sa mana wasan su Zico, su Pele muke kallon su. So yanzu gaskiya wasan da na fi so ni a rayuwata shine ƙwallon ƙafa. Shine wasan ma da dukkanin matasa da kowa da kowa suka fi so. Didda yake ni bana iya yin wasan amma kuma ina so. Shine wasan da nake iya zama na kallo a rayuwa ta. Bana iya buga wasan amma kuma ina wasan. Shine wasan da nake iya zama na kallo na tsawon lokaci na awa ɗaya ko da koya fi awa ɗaya ma ko, ko a talabijin ko kuma a fili ko na je filin ball ko kuma in na je wucewa na ga ana yi na tsaya. Shine gaskiya wasan da na fi so na kalla a rayuwa ta shine ƙwallon ƙafa.

Eh ina jin kukan zakara da safe. Ina jin kukan zakara da safe. Ko da safe ko kuma tun wajen ƙarfe huɗu na dare za ki ji zakara ya fara kuka. Sosai ina jin kukan zakara da safe. Amma mu a addininmu na Musulunci kukan zakara alkhairi ne. Amma in ka ji shi akwai addu'o'i da Annabinmu, Annabi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ba da umarni. Ya yi, akwai addu'o'i da in ka ji kukan zakara za ka yi. So mu kukan zakara alkhairi ne a wajenmu. So ina jin kukan zakara da safe. Tun daga wajen ƙarfe huɗu saura na dare ko wajen ƙarfe huɗu za ki ji zakarai suna kuka. So alama ce ta gari ya waye ko alama ce ta gari ya kusa waye. Amma muna da karin magana da ake cewa "zakara ya ba da sa'a". To shine idan ka ji kukan zakara kafita da dasassafe kenan, shine samma ko cikin dare shine muna jin kukan zakara da safe.

Ah ina iya dafa abinci, ina iya dafa abinci sosai ma gaskiya. Saboda yana ɗaya daga cikin abun da nake so a rayuwa ta naga ina girki naga ina dafa abinci. Ko yanzu ma abinci na na jiya dana dafa na ɗumama. Shi naci da safen nan. Gaskiya ina iya dafa abinci saboda girki yana burge ni. Girki yana mun dadi a rayuwa ta. Na iya dafa abu abinci da dama. Ko mata ma da dama ni na tabbata na fi su iya girki. Gaskiya ne. So girki yana ɗaya daga cikin abun da yake burge ni. Ina iya dafa abinci sosai ma. A na iya dafa abinci. Dub babu irin abincin da na kusa da ni dai dani gaskiya ban iya dafa ba. Ina iya daga shinkafa, nema ta miya, shinkafa ma kala kala. Ko shinkafa da miya, ko shinkafa da wake, ko shinkafa da faduka, ko tuwon shinkafa duka gaskiya ina iya shinkafa. Sannan ina iya dafa alale, alale nayi ma sa yayi dadi a sama sa komai da komai ko da miya, shima ko da mai da yadi. Sannan ina iya yin tuwon shinkafa, sannan ina iya yin tuwon garri, tuwon teba ko da miyar kuka, ko da miyar kuɓewa ko kuma da miyar zogale ko da miyar taushe. Shi ne ina iya dafa abinci sosai ma gaskiya kuma ina iya dafawa yayi dadi. Saboda ni nan bana rabo da kayan abinci haka. Yanzu haka ina da gas ya kai kala biyu abinci kala kala ina da su. Ina iya dafa indomi, ina iya dafa spaghetti duka sauran abubuwan cika gaskiya ina iya dafa abinci sosai.

So ina zuwa kasuwa duk lokacin da ya kamata. Amma musamman dai dai lokacin da tafiyar kasuwa shine da safe. Shine ina zuwa kasuwa duk lokacin da ya kamata ko kuma duk lokacin da abokin, abokan kasuwanci na suke buƙatar a kai musu kaya. To wannan lokacin nake zuwa kasuwa, ko da safe ne, ko da rana ne, ko da yamma ne duka. Ko wanne lokaci a cikin waɗannan lokutan ina iya zuwa kasuwa gaskiya. Shine bani da wani takamamman lokaci da nake zuwa kasuwa. Shine ko da wane lokaci ina iya zuwa kasuwa. Duk lokacin da abokan aikina suka ce abokan kasuwata, suka ce na kai musu kasuwa. To wannan lokacin yake, abun nan nake tafiya kasuwa gaskiya ne. Ina zuwa kasuwa kowane lokaci. A kowane lokaci ni ina iya zuwa kasuwa, ko da safe, ko da rana, ko da yamma ko ma da daddare ne. Duka wannan lokacin ni ina iya abun nan, ina iya zuwa kasuwa.